Ba na son abinci mai yaji, saboda idan na ci abinci mai yaji yakan ɗan bani wahala. Musamman ace ina da ciwo kamar na ulcer, kuma yadda nake fita gudu filin ƙwallo zai hana ni yin amfani da abinci mai yaji.

Gaskiya ba na tsaya a kallon faɗuwar rana. Saboda inayin aikina ba zan ma samu daman da zan zauna ina kallon rana ba har ta faɗi. Sai dai in lura kawai yamma ta yi dare ya fara shiga.

Kayan ɗakin da na fi so a ɗaki na kamar gado, katifa, kujera, dirowa sai sauran abubuwan da nake amfani da su wurin sa takalma da wasu littattafai masu muhimmanci.